A'a, bana, bana aikin saka unifom. Ni dai ma aika. Ni ba ma'aikaci ba ne, ni ɗalibi ne amma, amma ba na sa yunifom a wurin aiki inda nake saboda ni ɗalibi ne kuma dalibin gaba da makarantar gaba da sakandare. Saboda haka kamar jami'a kenan, mu ba ma saka yunifom.